Me kake saya daga kasuwa? Ina siyan abubuwa da dama, musamman abubuwan da za su ingantamin rayuwa da sauran abubuwan amfani na gida ga baki ɗaya da ni da iyalaina wanda za mu yi amfani da su mu samu ci gaban rayuwa.

Wacce rana ce mafi kyau a mako? Wato rana mafi kyau a mako ita ce ranar Juma'a. Domin ita mu kan fita mu je mu yi sallan Juma'a, mu yi azikar, sannan mu sada zumuncin ga ƴan uwa.

Nawa kuɗin wutar lantarki a wata? To mu dai ba wata wata mu ke biya ba. Muna amfani ne da unit wanda ake kira kamar wanda ake zuwa a siyo kenan a sai a zo a loda a cikin mitar.

Kana son cin abincin titi? Nakan ci abincin titi amma ya danganta da wane irin abinci ne sannan kuma ya danganta da yanayin wanda yake girka wannan abinci, yanayin tsaftata da kula da wurin, sai da abincin da sauran abubuwa da duk ake buƙata wanda za su zaman to kariya ne ga lafiyar ɗan adam.

Sau nawa kake buga saƙonnin a aiki? Nakan duba saƙonnin aiki a duk lokacin da yashigo nakan tsaya na duba domin alokacin yana da mahimmanci da zai sa ka duba su a wannan lokacin.

Sau nawa kake yanke farce? Ina yanke farce sau biyu a cikin wata ɗaya, domin naji daɗin yatsuna na hannu da na ƙafa.

Yaya kake koyon fasaha sabo? Ina koyon fasaha sabo ne duk lokacin da na gan ta kuma na ga za ta amfanar da ni, so zan koye ta.

Yaya dangantakarku da maƙwabta take? Dangantakarmu da maƙwabta tana lafiya. Muna mu'amalar tar juna. Cikin aminci.

Kana kwana a gado ko ƙasa? Eh ina kwana ne a kan katifa. Saɓanin gado ko a ƙasa wanda na fi jin daɗin kwanciya a kan katifa ba tare da gado ba.

Wane gudu na fanka ka fi so? Na fi son namba biyu, domin shi ne bai da ƙarfi kuma zai ba ka iska yadda ya kamata daidai da jiki.

Mai kake yi lokacin da ruwa yake zuwa? Wani lokaci ina cikin aiki, wani lokaci kuma ina hutawa. So a duk lokacin da ya zo nakan tafiyar da rayuwa na ne a bisa abin da nake yi.

Kana jin tsoron ƙwari? Akwai ƙwari wanda tabbas abin tsoro ne wanda ya danganci kamar kunama, maciji da sauransu. Domin irin waƴannan ƙwari suna cutar da jama'a.

Rubutun ka yana da kyau? Eh rubutu na yana da kyau dai dai gwargwado wanda ni yana min kyau amma kuma ba lallai bane wani ya ga kyawunsa domin ra'ayi ya sha banban.

Ina ka mke aje hotunan wayarka? Ina aje hotunan waya ta ne a cikin gallery na wayar. Sannan kuma a wani lokaci na kan kai su kan Gmail ɗina.

Kana zuwa aiki lokaci daidai ya danganta ba koda yaushe nake zuwa akan lokaci daidai ba wani lokaci zanzo lokaci daidai wani lokaci kuma ba akan daidai lokaci ba.

Yaya kake kiyaya kalmar sirri? Nakan kiyaya kalmar sirri ne in faɗe ta ga wanda na san ba zai bayyana ta ba. Haka ni ma kuma in aka gaya mun sirri bana faɗi.

Kana sanya safa kullum? Nakan sa safa lokaci zuwa lokaci amma ba kullum ba. Nakan sa ne saboda sanyi wato hunturu da kan kare ƙafa ta daga ƙaushi da kuma sauran su.

Yaya sa hannun naku yake? To, sa hannun ya sha bambam da na wasu. Kowa da yanayin yanda yake sa hannunsa. Wani ka ganshi abun ban sha'awa, wani kuma bai ma baka sha'awa.

Wane irin tufafi ka fi so? Tufafi ina sa dogayen tufafi na malam Bahaushe sannan kuma nakan sa ƙananan kaya. Wato riga da wando, jeans da t-shirt ko kuma riga 'yan ƙwallo wato jersey.

Sau nawa kake kallon madubi? To nakan kalli madubi ne a lokacin da buƙatuwar hakan ta taso, amma ni ba ma'aboci kallon madubi bane ko da yaushe.

Wane irin kiɗa kake son ji? Nakan so kiɗan gargajiya wato kamar irin su ɗanƙwairo, shata, aliyu na mangi, sanin, sani, sabulu.

Wane irin takalma ka fi so? Na fi son takalmi silipas domin ya fi daddin sawa a ko da yaushe saɓanin sandal da koba shu wanda su se lokaci zuwa lokaci.

Kana, iya dafa abinci? Nakan iya dafa abinci amma ba kowane iri ba. Masu sauƙi a cikinsu, wanda kuma suke sauƙin dafawa, ba wahala.

Sau nawa kake share gida? Ya danganta. In gida ya yi datti a kowane lokaci za a iya share shi, in kuma bai yi datti ba, za a rabu da shi.

Sau nawa kake share ɗakinka. Nakan share ɗakina sau biyu a rana. In yayi datti kenan in baiyi datti ba kuma nakan rabu da shi sai lokacin da ya yi datti.

Kana da sa hannu a saƙonnu? Tabbass ina da sa hannu a saku na wanda dik saƙon ɗaya zo wanda ake buƙatan sa hannu da shi nake amfani.

Yaya kuke aiki tare da ƙungiya? Toh ni bana aiki da kowace ƙungiya na kan yi aikina ni kaɗai. Saɓanin waɗanda suke aiki tare da ƙungiya.

Kana zuwa gidan fim? Ba na zuwa gidan fim. Ni na kan kalla fim ne a cikin wayata. Yiwuwar haka ta taso.

Yaya kake haɗuwa da abokan ciniki? Nakan haɗu da abokan ciniki ne a shagona, wanda su kan kira ni su zo wurina, wasu kuma su kan kira ni na je na same su.

Mai kake yi da safiya lokacin da ka farka na farka, na kan tashi, na goge baki, na je na yi wanka, sannan na zo na ci abinci na fito wurin aiki.

Wane lokaci kake wanke kayayyaki? Nakan wanke kayayyaki da safe ko kuma da daddare. In yiwuwar hakan ta taso.

Ka fi son kayan zaƙi ko gishiri? To duka ana so kuma ya danganta da yanayin abin da za ka ci ko za ka sha. Wani lokaci za ka ci mai gishirin sannan ka zo ka sha kayan zaƙi.

Ba na iya rera waƙa, sai dai na kan bi mawaƙi wani lokaci in yana yi. Yi tare domin in bi shi in na ji waƙar ta yi min daɗi.

Kana pikicin tufafi? Bana pikicin tufafi. Nakan bar shi a inda yake, zuwa wani lokaci sannan in ɗauka in sa ko kuma in wanke shi.

Kana sa turare kullum? Bana sa turare kullum amma wani lokaci zuwa wani lokaci na kansa domin in ji ƙanshin shi ko kuma in na ji ƙanshin shi zai min daɗi.

Ba na duban kalanda kullum, amma nakan duba in buƙatuwar hakan ta taso. Kamar kalanda wanda yake cikin waya na shi na fi amfani da shi a lokacin da buƙatun hakan ta taso.

Kana iya busa tsaki? Tabbas ina iya busa tsaki, musamman lokacin da aka min abun da bai gamsar da ni ba ko kuma ya ɓata min rai. Nakan yi tsaki domin rai na ya ɓaci.

Menene burin ku a aikin? Buri na a aiki, na farko domin na samu kuɗi, domin dan kuɗi nake aiki. Na biyu na biyawa kwastomana buƙatuwar su, su kuma su biya ni buƙatuwa ta.

Wane irin wasa kake fi ka fi so? Na fi son wasan ƙwallo, wasan ƙwallon ƙafa domin shi yake bani nishaɗi nake more rayuwa ta fiye da kowane kalan wasa.